Yaya wurin aikinku yake? Na gode da wannan tambaya. Wurin aikina yana da yanayi mai kyau sosai amma ba zan ce kullum haka yake ba. Akwai ranakun da komai yake tafiya cikin sauƙi, akwai kuma wasu ranaku da ka ji kamar ka na son ka tattara kayanka ka tafi gida tun da wuri. Duk da haka, gaba ɗaya wurin aikin nawa yana da abubuwa masu daɗi da kuma ƙalubale kamar yadda yawancin wuraren aiki suke. Da fa da fari dai wurin aikina yana da tsafta. Ana ƙoƙarin kiyaye muhalli yadda ma'aikata za su ji daɗin zama. Tebura da kujeru suna da kyau, ba tsofaffi bane sosai kuma ana gyarawa idan wani abu ya lalace. Wannan yana taimakawa mutum ya ji kamar ana darajarsa. Ba wai an ɗauke shi kawai don ya yi aiki ba. Haske a ofishin yana da kyau. Akwai tagogi da ke shigar da iska da hasken rana wadda ke sa mutum ya fi jin kuzari fiye da zama a wuri mai duhu. Game-game da mutane da nake aiki da su kuwa, su ne rabin jin daɗin wurin. Idan kana da abokan aiki masu kirki, aikin ko da ya yi nauyi ba ka cika jin gajiyar sosai ba. Muna gaisawa, muna dariya lokaci zuwa lokaci, muna taimakawa juna idan wani ya maƙale a aiki. Amma ba zan ce kowa ne aboki ba. Domin a ko'ina akwai mutane masu halaiy daban daban. Akwai masu saurin fushi akwai kuma masu son ayi komai yanda suke so. Wannan wani ɓangare ne na rayuwa. Dole ne mutum ya koyi yadda zai zauna da kowa lafiya. Shugabanni a wurin aiki suma suna da tasiri sosai. A wasu lokutan suna da fahimta, suna sauraron ma'aikata idan aka kawo musu wata matsala. Wannan yana sa ka ji ana ganin ƙoƙarinka. Amma a wasu ranakun kuma ka-ka kan ji kamar ana matsa maka da aiki fiye da yadda ya kamata. Dan lokaci ya yi ka huta amma ana ƙara maka wani aiki. Wannan yana iya sa kaji damuwa saboda haka wurin aiki ba kodai yaushe yake da sauƙi ba game da yanayin aiki kuwa, yana da tsari. Akwai lokutan shigowa da fita, akwai dokokin da ake bi wanda yana taimakawa a san abin da ya dace a yi da wanda bai dace ba. Duk da haka, wani lokaci dokokin na iya zama masu tsauri fiye da yadda ake buƙata. Misali, idan mutum ya makara kaɗan saboda wata matsala ta hanya, ba koyaushe ake nuna sassauci ba. Wannan wani abu ne da zai iya rage wa mutum ƙwarin gwiwa. Abin da nake so a wurin aikina shine yadda ake ba da dama don koyon sabobbin abubuwa. Ba a taƙaita mutum ya tsaya a wuri ɗaya ba. Idan kana da sha'awar ƙara ilimi ko koyon wata sabuwar hanya ta aiki, ana iya ba ka dama. Wannan yana sa mutum ya ji kamar yana ci gaba a rayuwa. Ba wai yana zagaya a wuri ɗaya ba. Amma gaskiya ne cewa ba kowa ke samun wannan damar lokaci guda ba. Wani lokaci sai ka tajira. A ɓangaren albashi kuma, ba zan ce yana da yawa sosai amma ba kuma ƙarami bane ƙwarai. Yana iya biyan buƙatun yau da kullum idan mutum ya san yadda zai tsara kashe kuɗinsa. Duk da haka, kamar yadda yawancin ma'aikata ke ji, kowa yana fatan a ƙara masa. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam. Ko da kana samun abu mai kyau, kullum kana son mafi alheri. Wurin aiki nawa yana da hayaniya a wasu lokuta musamman idan kowa yana cikin gaggawa ko akwai wani aiki mai muhimmanci da ba dole a kammala cikin lokaci kaɗan. A irin wannan lokacin za ka ji ana yawo, ana magana da sauri, ana tambayoyi daga kowane ɓangare. Amma idan lokaci yayi laushi wuri kanyi shiru sosai har kaji kamar kana cikin ɗakin karatu saboda haka idan za a tambaye ni yadda wurin aikina yake, ba zan ce yana da kyau kullum ba kuma ba zan ce yana da muni ba. Yana da, yana da lokuta masu daɗi da lokuta masu wahala. Muhimmai da shi ne yadda mutum yake kallon aikinsa da kuma yadda yake mu'amala da mutanen da ke-da ke kewaye da shi. Dan haka ka ɗauki komai da haƙuri da kyakkyawan tunani. Wurin aiki na iya zama wuri mai kyau da zai taimaka maka ka gina rayuwarka. Amma idan ka cika zuciyarka da ƙorafi kawai ko da wurin ya yi kyau, ba za ka.

Kana fi son ko fi ko shayi? Na gode da wannan tambayar taku. Gaskiya gaskiya idan aka tambaye ni ko na fi son kofi ko shayi ba zan ce ɗaya kawai bane kullum. Akwai lokutan da nake son kofi sosai. Akwai kuma wasu lokutan da shayi yake min daɗi fiye da komai. Don haka amsar ba "Eh kofi kawai" bace kuma ba "A'a shayi kawai" bace. Ya danganta da yanayi, lokaci da yadda jikina yake ji a ranar. Da safe misali, idan na tashi jikina bai gama buɗewa ba, idan na sha kofi nakan ji kamar an kunna min wuta a jiki. Kofin yana sa ni samun kuzari da sauri. Idan akwai aiki mai nauyi ko tafiya mai nisa, kofi na taimaka min in farka da kyau. Amma ba kullum nake jin son kofin ba. Domin wani lokacin yana iya sa zuciya ta buga da sauri ko in ji wani ɗan tashin hankali a jikina. A irin wannan rana sai na ce, "A'a yau ba kofi zan sha ba." Shayi kuma yana da nasa armashin. Idan rana tayi sanyi ko ana ruwa shayi mai zafi yana da ni wani irin natsuwa yana sa ni jin daɗin zama musamman idan ina gida ko ina hira da wani. Ba ya sa ni saurin tashin hankali kamar kofi. Yana tafiya a lokaci. Wannan ne yasa wani lokaci nakan fi son shayi domin yana sa zuciya ta huce amma ba lallai ne kullum shayi yake burge ni ba. Idan na sha shayi mai yawa, wani lokaci nakan ji kamar bai bani kuzarin da nake nema ba. Hak kuma ɗanɗano ma yana taka rawa. Akwai kofi mai ɗaci sosai wanda ba na iya sha ba sai an sa masa sukari ko madara. Idan ya yi tsami ko ya yi kauri fiye da ƙima sai na ji kamar na ɓata bakina. Shayi kuwa yana da sauƙin gyarawa. Ana iya sa citta, ana iya sa lemun tsami ko a sha shi kawai da sukari. Wannan sauƙin canza ɗanɗano yana sa shayi ya zama abin sha da mutane da yawa ke so. A wajen taro ko aiki kuma kowa yakan fi fitowa. Idan kana zaune da mutane ana tattaunawa, kofin ba kamar damar ka zauna ba mai da hankali. Amma a gida musamman da yamma shayi yakan fi dacewa. Shayi yana da wani yanayi na kwanciyar hankali kamar yana cewa ka rage gudu ka huta. Saboda haka ba zan ce yana da zaɓi guda bane da baya canzawa. Wani abun kuma shine yadda jiki yake amsawa akwai ranakun da idan nasha kofi da daddare ba zan iya bacci da wuri ba sai in yi ta juyawa a gado ina kallon lokaci. A irin wannan yanayi sai na koyi darasi cewa a'a ba duk lokacin da ake shan kofi ba. Shayi kuma musamman idan ba shi da ƙarfi sosai baya hana ni bacci. Wannan yasa wani lokacin nakan guji kofi gaba ɗaya idan na san dare ya yi. Amma duk da haka akwai lokutan da shayi baya gamsar da ni idan ina buƙatar kuzari cikin gaggawa. Shayi baya bani irin tasirin da kofi yake bayarwa. Sai na ji kamar na sha ruwa kawai. Wannan yasa nakan koma ga kofi duk da cewa na san yana iya ɗan tayar mini da hankali. A ƙarshe dai ba zan iya cewa na fi son kofi ko shayi kai tsaye ba. Zuciya tana canzawa kamar yanayi. Wani lokaci kofi yana zama kamar aboki na kusa, wani lokaci kuma shayi ne nake nema. Abin ya danganta ka da lokaci ne, yanayi da yadda nake ji a ranar. Idan na ce kofi kawai nake so zan iya yin ƙarya. Idan kuma na ce shayi kaɗai ne nake sha shi ma ba gaskiya bane. Dukansu suna da lokucinsu a rayuwata. Kuma haka ne yasa nake jin da ɗin su ba tare da gajiyawa ba wannan shine takaitaccen amsa a kan ina san kofi ko kuma shayi. Da fatan kun fahimce ni. Na gode.

Kana son abinci mai yaji? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina son abinci mai yaji gaskiya tana da ɗan wahala a amsa da kalma guda. Ba zan ce eh ko yaushe ba kuma ba zan ce a'a gaba ɗaya ba. Abin ya danganta da yanayi, irin abincin da kuma yadda jikina yake ji a ranar. Wani lokaci nakan ji kamar babu abin da ya kai ɗan yaji a abinci, wani lokaci kuma sai na gara inci abinci mai sauƙin ɗanɗano kawai. Akwai ranakun da idan na zauna cin abinci mara yaji sosai sai na ji kamar babu armashi. Yaji yana ba abinci rai, yana sa ka ji ɗanɗano, ya fito sosai. Misali, idan miya ce ko tuwo, ɗan barkono ko kayan ƙamshi kan sa ka ji kamar ka fi jin daɗin ci. A irin wannan lokaci hakan ce lalle ina son abinci mai yaji domin yana sa ni jin daɗi kowanne loma. Amma wannan ba yana nufin kullum haka nake so ba. Wasu lokutan idan na ci abinci mai yaji fiye da kima nakan ji bakina yana ƙuna ko ciki ya fara min zafi. A irin wannan rana sai na ce a'a, yau ba na son yaji sam. Domin abinci ya kamata ya sa mutum jin daɗi, ba ya kamata ya zama kamar azaba ba. Idan yaji ya yi yawa maimakon jin daɗin ci sai mutum ya fara neman ruwa ko yana ta hura baki. Wannan ba wani abu ne mai daɗi a wurina ba. Haka kuma yanayin lokaci yana da tasiri. A lokacin sanyi, abinci mai ɗan yaji yana iya sa mutum jin ɗumi a jiki. Ka ci miya mai ɗan barkono ka ji jikinka ya buɗe. Amma a lokacin zafi mai tsanani, yaji da yawa yana iya sa ka zufa fiye da yadda kake so. A irin wannan yanayi nakan fi son abinci mai sauƙin ɗanɗano wanda ba zai ƙara min zafi ba. Akwai kuma batun lafiya. Wani lokaci likita ko manya kan ce yaji da yawa baya da kyau ga ciki. Gama wasu mutane masu matsalar lafiya. Idan na tuna da wannan shawara nakan rage cin yaji a abinci na. Ba wai dan bana son ɗanɗanon sa ba, sai dan kiyaye lafiyan jikina saboda haka ba zan iya cewa ina son abinci mai yaji koyaushe ba domin ina, ina kuma tunanin lafiyata. Duk da haka akwai wasu abinci da idan ba su da ɗan yaji kamar su rasa wani abu. Misali miya ko nama da aka soya. Ɗan kayan yaji kan fito da ƙamshi da ɗanɗano sosai. A irin wannan lokaci ba na jin daɗin cin abinci mara yaji kwata-kwata. Sai na ji kamar an manta wani muhimmin abu a girki. Wannan ne ya sa wani lokaci nakan fi son abinci mai ɗan yaji fiye da mara yaji. Amma abin lura shine bambanci tsakanin ɗan yaji da yaji mai yawa. Ni kaina na fi son tsakani. Idan yaji ya yi kaɗan sosai baya ba ni armashi. Idan kuma ya yi yawa yana iya damu na. Don haka nakan fi jin daɗin abinci mai yaji amma ba mai tsanani ba. Wannan matsakaicin ɗanɗano shine nake gani ya fi dacewa da ni. Haka kuma yanayin mutanen da nake tare da su yana iya shafar zabi na. Idan ina tare da mutane maso son yaji sosai, wani lokaci nakan bisu inci mai yaji fiye da yanda na saba amma idan ina tare da wanda ba sa son yaji sai na gani ma na rage. Wannan yana nuna cewa ba koyaushe nake da ra'ayi ɗaya ba. Yanayin mutane suna tasiri a ra'ayina. A ƙarshe dai ba zan ce ina son abinci mai yaji koda yaushe ba kuma ba zan ce ba na son shi gaba ɗaya ba. Ina son shi idan yana daidai gwargwado, baya ƙona baki ko cutar da ciki. Amma idan ya yi yawa sai na fi son abinci mai sauƙin ɗanɗano. Dan haka amsa itace wani lokaci eh wani lokaci kuma a'a duk ya dangantaka da yadda aka yi girkin, lokacin da nake ciki da kuma yanda jikina yake ji a ranar. Wannan ne ya sa abinci mai yaji a wurina ba abu ne na dindindin ba amma abu ne da nake ƙarɓa a hankali da gwargwadon iko. Wannan shi ne amsar tambayar ku da kuka min ina son abinci mai yaji ko ba na so. Da fatan kun gamsu da amsa na. Na gode sosai, sosai. Ahuta lafiya.

Nawa takalma kake da su? Na gode da wannan tambaya. Tambayar nawa takalma nake da su ba tambaya ce mai wahalar amsawa ba amma kuwa bazan ce adadi guda ne nake da su ba. A gaskiya bani da takalma masu yawa kamar wasu mutane da nake gani amma kuma bazan ce ina da guda ɗaya ko biyu kawai ba. Adadin yana canzawa lokaci zuwa lokaci domin takalma suna lalacewa wasu kuma sabbi sukan zo. A halin yanzu zan iya cewa idan ina da takalma kusan guda huɗu zuwa biyar. Amma wannan ba lalle ba ne ya tsaya haka har abada. Wani lokaci sai na sayi sabon takalmi saboda wani ya lala-wani ya lalace ko saboda wani biki ko aiki na musamman. Wani lokaci kuma sai na rage idan wani ya tsufa sosai ko ya tsage. Don haka ba wani adadi ne da ya, ya kafe ba. Yana motsi kamar sauran abubuwan rayuwa yakan canja a kowane lokaci. Yawan ci ina da takalmin fita wanda nake sakawa idan zan je aiki ko wani taro. Wannan shine wanda nake ƙoƙarin kiyaye shi ya kasance cikin kyau saboda shine mutane suka fi gani. Amma bazan ce kullum yana zama sabo ba domin takalmi idan ana sawa kullum dole ya nuna alamun amfani. Wani lokaci sai na, na ga yana buƙatar gyara ko ma sauyawa gaba ɗaya. Sannan ina da takalmin wasa ko na yawo. Wannan shine wadda bana damuwa dasu sosai idan ya dan ya ɗan tsa datse ko yayi datti domin an sanshi da yawo ko fita waje ne. Irin wannan takalmin yana da amfani sosai amma ba lalle ya zama mai tsada ba. A wasu lokuta shine nake sawa mafi yawanci domin yana da sauƙi kuma yana sa ƙafa ta huta amma bazan ce shine nafi so a kowane lokaci ba. Musamman idan ina son in fito cikin tsari. Hak kuma ina da takalmin gida ko na aiki wanda nake sakawa idan ina cikin gida ko zan fita kus kusa. Wannan ba wani abu ba ne mai tsada ko wahala amma yana da muhimmanci. Wani lokaci mutane basa ɗaukar wannan ba musamman amma gaskiya yana taimakawa ƙafa sosai. Duk da haka ba kullum nake tunawa da shi ba. Wani lokaci sai na manta da shi gaba ɗaya. Akwai kuma lokutan da nake da tsoffin takalma biyu ko uku da bana sawa sosai amma ban ban jefar dasu ba wani lokaci saboda suna da ƙarfi da, da tsufarsu. Wani lokaci kuma saboda na saba da su. Amma gaskiya basu da amfani sosai kamar da. Wani lokaci sai na ce a'a lokaci ya yi da zan rabu da su amma har yanzu suna nan. Abin lura shine bani daga cikin mutane da ke tara takalma da yawa. Wasu suna da takalma goma ko fiye da haka. Suna da kowane launi da kowane salo. Ni kuma ba haka ba ne. Ina san kaɗan amma wasu masu amfani sosai. Idan takalmi bai yi min daɗi ko ba, ko bai dace da yawancin tufafina ba, bana jin daɗin saka, sakawa. Dan haka adadin baya da yawa sosai. Amma duk da haka wani lokaci nakan ji kamar ina da, ina da shi da yawa. Idan na buɗe inda nake ajiye su na gan su, sun cika sai na ji kamar na rage. A wasu lokuta kuma sai na ji kamar ba su isa ba. Musamman idan wani ya lalace kwatsam. Wannan yana nuna cewa adadin takalma yana da alaƙa da yadda mutum yake kallon buƙatuwar, buƙatarsa. Saboda haka idan za a tambaye ni nawa takalma nake da su bazan ce ina da kaɗan ba ƙwarai. Kuma bazan ce ina da su da yawa ba. Ina tsaka tsakiye ne. Wani lokaci ina ganin su masu yawa wani lokaci kuma ina ganin su kaɗan. Amma a mafi yawancin lokaci guda huɗu ko biyar suna isa, isar mini. Ba lalle ne mutum ya tara takalma masu yawa ba domin ya rayu cikin kwanciyar hankali. Muhimmancin shi shine kasancewa masu kyau, masu daɗi a ƙafa kuma su dace, sun dace da buƙatar yau da kullum. Wannan shine amsar tambayar ta ku. Da fatan kun fahimce ni. Na gode.